Ina yanka farce na sau uku na sati. Domin farce na yana da bala'in saurin fita. Yanzu haka nan ma farce suna raga bakin da su nuna mini suna son in yanke su. Na in ba yanke su ba kuma za su ninga tara min datti a cikin yatsa. Saboda haka shiyasa ni bana barin farce ina yawan yanke farce akai-akai.

Eh ina iya tukin mota, na dai kwana biyu da na koya tuƙa mota. Sannan kuma yanzu na shirya nima wataƙila Allah zai hore min in siya nawa motan. Shi yasa nima in na kalla ana tuƙa mota ko wai yana bani ƙarfafawa tun da ina neman kuɗi nima.

Eh ina yin ciniki sosai a kasuwa. Dalilin da ya sa nake yin ciniki saboda ina son wani abin siya ne wanda na zo siya zai fi arha. Wani lokaci in ka je sayayya wani zai iya gama ka kudin abun da ba shi ba. Sai daga baya ka zo ka tarar ga asalin kuɗin ne. Ka shi ya sa ni na fi son ciniki a kasuwa.

Bana shan magani kullun. Dalili daya sa bana shan maganin kullum shine ba kullum bane na ke nan cikin rashin lafiya. Akoi rashin lafiya na idan na shiga wannan asibitin ce baƙi. Sai ya buƙaci in dinga shan maganin kullum wancan da ban ne amma a yanzu hakan ni ban, maganin da zai sani. Zanzauna ince me zan sha ba tare da rashin lafiya ba.

Yanda nake shirya ayyukan nan, da ya kamata in yi shine. Na tabbatar cewa ana ɗauko suma, na ɗauko almakashi bayan na ɗauko almakashi, na tabbatar cewa ana ɗauki tef, ana ɗauki tef. Sai in ɗauki tablet na iPad nawa, in kama bincike gama da abubuwa da. Nake so in yi, in na gama binjike sai shiga aiki.

Biki da na fi so shine bikin Kirsimeti. Dalilin da ya sa na ƙi son bikin Kirsimeti shine akwai abokanai na da dama da su sun bar gari waye su basu na haka zama. So wancan bikin can yana haɗa kanmu gaba ɗaya. Duk inda muke muna dawowa mu zo mu haɗu mu yi shiri mu yi bikin Christmas tare tukunna wayansun su sukoma jaharsu.

Wani lokaci na iya cin soyayyen gyaɗa da samon sha da ruwa, wani lokaci kuma na iya samun doya wanda aka soya shi da ƙwai. Wani lokaci kuma na iya samun awara. Dubu yana abinci da na lissafta da su suna cikin abincin da na, da nake ci sosai.

Yadda nake haɗuwa da abokan ciniki shine mafi yawansu suna sayen abubuwan da ni nake ƙerawa sa'an nan su kuma suna saida kayan aiki da ni kuma nake buƙata saboda in yin aiki. Anan ne wanda su muke haɗuwa muyi hira, in akwai shawara, su ma suna bani shawara.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma saboda idan mutum bai rufe baki ba, wani lokaci kuda na iya shiga bakin shi. Wani lokaci kuma datti wanda kuma wani zai iya raba maka shiyasa yana da kyau in mutum yana tari rufe bakinsa. In ba haka ba akwai matsala lokacin da in yazo yana cikin mutane yana hamma.

Ina amfani da sinsiya da aka ƙera shi daga zuwa itacen kwakwa, wasu kuma na amfani da wanda aka amfani da shi a itacen kwara. Saboda irin sinsiyancin ya fi jima mini. Idan na siya sinsiyan roba dinnan sandan shi na yawan karyewa shiyasa bana cika siyansa. Nafi son siya sinsiyan itacen kwara.

Eh ina yin harsashi lokacin bacci amma ba kowane lokaci ba. Wani lokaci gajiya na sa ni in manta ba na yin harsashi. Wani lokaci kuma idan babu gajiya a jikina in na tuna ina yi. Wani lokaci ko babu gajiya a jikinama ina iya manta cewa ban yi harsashi ba. Saboda haka ina harsashi lokacin bacci amma ba kowane lokaci ba.

Yanda nake gaishe wa mutane shine duk inda nake tafiya idan na haɗu da wanda ya girme ni ko kuma wanda ya kai ya haife ni, ina tsugunar da kai na in gaishe su. Haka na nuna cewa eh, na ba su girma. Haka nake gaisuwa. Ko a gida in gari ya waye nakan tsugunar da kai in gaishe da baba na. Amma wani lokaci kuma yana nuna shi baya so na tsugunna yana so sai na durkusa.

Eh ina iya ɗaura kulli kan gaskiya. Ina ƙoƙari da ɗaura kulli saboda, ah, training ne wanda iyar mu ta koya mana tun muna ƙanƙanta domin ba mu da yara mata a gidan mu. Mu mazaje ne, so muna iya ƙoƙari mu ɗaura kulli. Wani lokacin mu ɗaura kullin kuka, wani lokacin mu ɗaura kullin maggi, wani lokacin mu ɗaura kullin daddawa. Haka muke yi.

Toh gaskiya, ni ba gwanin son cin abinci a waje ba ne. Amma bisa ga aikina yana sa ni wani lokacin ci abinci a kan titi, amma ni ba wai son cin abincin titi na ke yi ba. Kafinnan a ga na ci abincin titi, sai in ina da aiki a waje ne kuma in ina waje bayan da na iya, dole na ci abincin titi. Amma kuma indai ina da komai da nake bukata a gida kuma in ina gida, ina cin abinci a gida na ba na cin abinci a kan titi.

Eh ina cire takalma gida. Dalilin da ya sa nake cire takalma gida shine in ban cire takalma ba yakan shigar da ƙura da ƙasa cikin zuwa cikin ɗaki, wanda kuma ni bana so shigar min da ƙasa cikin ɗaki. Domin yana sa ɗaki datti, shi ya sa bana son shigar da takalma cikin ɗaki. Amma indai na tabbatar cewa na karkaɗe ƙura da datti da ke jikin takalman dai nakan iya shiga cikin ɗaki da takalman din.

Ni ba kalan naman da ba na ci, amma mafi yawa naman da na fi son ci shine naman kaza. Dalili da ya sa na ke son cin naman kaza shine yana da zaƙi, yana da daɗi sannan kuma yana da laushin ci. Amma wani lokaci kuma in babu naman kazan nan ina iya daurewa na ci naman kifi. Dalilin da ya sa na ke son cin naman kifi shi kuma yana sa ni haske, yana sa ni kiba, yana sa ni walƙiya. Shi ya sa na ke cin cin naman kifi.

Ina son ci yadda huta a bakin kogin, lokacin da ina farka daga bacci da sassafe, ina gangara zuwa bakin kogin. Ida na gangara zuwa bakin kogin, inna samu wurin in zauna in huta. Ina samu zauna na huta, na samun abun sha na, ko lemu, ko mangoro, ko guiva. Ina samun cire in sha, in huta, in rage tunani ina da shi.

Ina tafiya wurare da ƙafa ne. Abin da ya sa nake son zuwa da ƙafa shine idan ina tafiya wurare ina iya amfani da wancan daman inje inyi gaisuwa a gidajen abokanaina da na waya a hanya ko kuma gidan yan uwana da na waya a hanya. Shi ya sa dalilin da ya sa nake son tafiya da ƙafa. Idan na ce zan yi irin tafiya haka da mota, ba zan ji daɗin tsayawa da tsayawa a hanya ba.

Eh, ina son zama kusa da taga, ni gwanin zama kusa da taga ne. Dalili da yasa nake son zama kusa da taga saboda, ah taga ina iya shan iska, ina iya kallon waje, in kalla gidan makwabta, sannan kuma ina iya kallon dabbobi suna wucewa da sun saye, wani lokaci hasken rana don yamma nayi yana da kyaun gani yana sa ɗaki kyau.

Eh ina sanya bel kullum. Dalilin da yasa nake sanya bel kullum wani lokaci shine wando da nake sakawa a wani lokaci yana fadiwa. Amma kuma idan na sanya bel, bel kuma na kama min wandon yana taimakansa ya hanashi fadiwa. Shi ya sa nake son sanya bel kullum da wandon da na saka.

Ina share gida wani lokaci sau uku wani lokaci sau huɗu a rana ɗaya. Bani da asalin kwararren lokaci da zan ce gashi nan sau nawa nake shara, saboda ina iya shara duk lokacin da na ga ɗakin ya min datti. Bana son zama da datti, saboda datti yana yawan kawo cututtuka. Saboda haka ne kuma saboda in kiyaye cututtuka, in na ga gida da datti sharewa nake yi bana yadda datti yayi kusa da ni. So ina shara sosai.

Yanayi da na fi so shine, yanayin da zan sami kai na akwai sanyi, akwai kuma abin da zan ci in sha. Shine irin yanayin da nake so, domin ba wanda zai so ace irin yanayi kamar haka, baya cikinta. Wanda zai sa mu ga sanyi kuma ga abinci, ga TV, ga gun hutu.

Ruwa da muke sha kullum gaskiya ba, ba ƙirge. Da min ni kaɗai ma, ina iya shan ruwa sau biyar, sau shida, sau goma ma a rana ɗaya. Do min in ban sha ruwa ba bakina na bushe. In ya bushe tunnan kuma bana son gani bana jin daɗin gani shi yasa.

Ya kake jira a layi? In ina jira a layi gaskiya ni bana son takura kuma bana takura mutum. Abin da nake ƙoƙarinyi shi ne in gana biya abin da ya kamata kayi a kan layi. Shi ne abin da nake yi kenan.

Eh ina ƙaunansu, saboda abin da yasa nake ƙaunansu, yana bani sanarwa, yana bani abin da zan iya sanin cewa eh ga abin da yake tafiya. Dun akwai wasu ads da za ka samu suna gudanarwa, wannan kuma suna gudanarwa in ba tare da ka saka sanarwan nan ba, ba za ka san cewa eh ga abin da yake tafiya cikinsu ba. To ni ina ɗaukar sa, as per mafi mahimmanci, a wajen amfani da na'urar waya.

Adawali aikin mu shi yana da kyau saboda a wajen aikin mu muna bin abubuwa na bisa ka'ida sa'annan kuma ba mu taɓa mu yadda mu yi rikici da junan mu a wajen aiki saboda haɗin kai ya fi komai. Sannan kuma in a wajen aiki in babu wutan lantarki muna iya kokarin mu tada jenaretor mu yi aiki domin a wajen aikin mu bamu zama.

Ranan in biya albashi ina jin dadi saboda zan samu kudi da zan biya bokatu na, sannan kuma in biya bashi da ake bina, baya haka dan siya komai a mota da rike sauran canji sannan kuma in bawa mata na wasu kudi da za tayi chefanai a gidan ta. Gaskiya a wancen ranan ba karamin dadi na kile jiba ba karamin farin ciki ne ke yi ba.

Na fi son takalman Sanders. Dalili da yasa nake son takalman Sanders shine, eh, Sanders yana kama kafa na yan da ya kamata. Sannan kuma yana magance min daga wajen kayoyi. Shi ya sa nake son takalman Sanders. Sanders nima ina son yin irin na kamfanin Nike.

Ina karanta jarida sosai. Dalilin da yasa na ke son karanta jarida shine, jarida wuri ne nake samun labaran duniya da kuma labaran ƙwallon wasan ƙafa da kuma labarin gwamnatin Najeriya duka. Saboda haka abin da yana ke son karanta jarida wani lokaci idan babu wutar lantarki a gari na kwana biyu shine inda nake kallon labarai.

Mai kakkafa min baya shine matana. Matana ne mai kakkafa min baya misali ko ma me nake so inyi, in akwai gajiya, sannan kuma in na kwai rashin jure wa. Ita ne take ƙoƙari ta kakkafa min baya don ta san dai dai inda za ta kakkafa min baya. Shi yasa nake barinta ita ta dinga kakkafa min baya.

Eh ina iya dafa abinci, saboda wani lokaci a gidan mu ma ni nake dafa mana abinci a gida mu ci. Domin gidan mu gabaki ɗaya mazaje ne sannan a gidan mu ba mu ne daman ƙanana, sannan kuma ya kamata mu muɗin ga dafa abinci, shiyasa mun na dafa abinci.

Na fi son shinkafa amma shinkafa da na fi son ci shine shinkafa da aka sama sa wake. Irin wa'yancan nafiso, duk shinkafan da ba haɗa shi da wake ba, ba na cika jin daɗin shi. Shiyasa ni dukka shinkafa da akwai wake ina son ci, yana ƙara bani sha'awan ci sosai. Saboda haka nafi son shinkafa akan tuwo.

Ina zubar da sharane a cikin kwando. Duk time da na gama cika kwandon in, sai na ɗauki kwandon na je ko bakin fadama a unguwar mu in zubar a ciki. Haka na ke yi kowane kullum da kowane rana da yamma na ke fitar da zubar da dattin na, domin ina tara su cikin kwando ne ba. Kullum bane na ke share wasse na fitar da su waje ba.

Eh ina fatan samun cinyawa saboda duk abin da kake yi dole ne ka dinga fatan cewa eh watarana za ka same sa. Saboda haka cinyawa yana da kyau wa dole ne mutum ya yi fatan samun cinyawa. Shi ya sa zuwa kan nan ya ma kuna cinyawa.

Eh ina raba abincin mu da mutane. Dalilin da ya sa nake son raba abincin mu da mutane shine, yana da kyau ka raba abincin ka da mutane saboda su ma su raba abincin su da kai, Sa'an nan kuma, in kana raba abinci da mutane kuma, za ka ga Allah na ƙara buɗe maka hanyar kana samun cigaba a rayuwa. Shi ya sa nake raba abinci da mutane, Misali ma ace maƙwabta na.

Yadda na ke son zama shine, na fi son in zauna hankali na kwance, in ƙetare ka fara a zaune. Na zauna kuma ya zamana ba ni da matsala, ba ni da abin da zai yi tunani, sai dai kawai ina cin abinci, ina shan ruwa. Shi ya sa ne haka ne nake son zama na kuma hakan ne zai fi burge ni.

Eh ina sa turare kullum dalili da sa ni ke son sa turare. Da na sa turare ko ni karan kai na ma ina jin dadin jiki na na jin kamshin jiki na. Yanda yake min kamshi haka nake son sa shiyasa nake son amfani da turare. Turare abu mai kyau ne kuma abu mai amfani ne wanda mutum zai so zaɓa amfani da shi. Saboda in ka shiga cikin jama'a ko ka yi zufa ma jikinka ba zai yi wari ba amma idan ba ka sa turare ba dole ne jikinka zai yi wari.

Kayan ɗaki da na fi so, idan misali idan ana tare da mutane a cikin ɗaki in akwai wutan lantarki, na fi son TV ne in kalli TV. Saboda TV shi abu ne mai gyara ɗaki wanda yake haskawa ko yana yin kyaugani.

Cikin da na fi so ice cream ne mai ƙanshin ayaba. Dalili da ya sa na ke son ice cream mai ƙanshin ayaba ni kala mutum ne mai son cin ayaba. Tun ina ƙanƙani shi ya sa ni irin abubuwa kamar ice cream ɗinnan na fi so mai ƙanshin ayaba, mai flavor ɗin ayaba. Domin flavor ayaba in ina cin sa baya tayarmini da zuciya. Amma kuwa in su flavor ɗin ina sha yana tayarmin da zuciya, kamar flavor abarba yana tayarmin da zuciya bana cika son shi.

Ina amfani da wayana ko kowane lokaci. Ni bani da waya kowane lokacin da zan ce gashi na lokacin da nake amfani da wayana. Kawai abin da nake yi ina amfani da wayana kowane lokaci domin wayana a wurin nake neman kuɗi sannan kuma da wayana nake abubuwan crpto da liin haka ni da wayana muna nan kamar abokanai ne. Ina amfani da shi koyaushe.

In nake shaƙatawa lokacin hutu shine ina tabbatarwa na zo da abinci, bayan na tabbatar na zo da abinci, na tabbatar da cewa na zo da ruwa, bayan na tabbatar na zo da ruwa ina dauko irin su lemu ko su irin su, ah, kayan 'ya'yan itace wanda kuma zan iya amfana da shi in biya buƙata inji dadilokacin.

Eh ina cize farce misali in nayi abun da ya zafince ni ko kuma abun da ya sani yanda na sani ina yawan cije farce amma kuma inba dun haka ba bana son cije farce. Domin a farce akwai datti a farce sannan kuma in mutum ya sa hannu sa bakin sa zai sa hannu cikin datti ne.

Abin da nake da raguwar abinci wani lokaci nakan ba wa maƙwabta na ko kuma in kira yara wanda na san cewa za su ci abincin ne in kira su in ba su. Amma wani lokaci kuma man samo wanda zan ba su ba nakan iya zubawa karnukan mu. In kuma naga abincin kuma ni zan bukace sa washe gari, nakan je na sashi cikin fridge saboda karya ɓaci. So ni ina iya cancanja ko kuma ina da wurare daban daban da nake yi da raguwar abinci.

Eh ina kwana a ciki. Dalili daya sa ni ke kwana a ciki shine a waje akwai sauro sosai. Kuma ni ba mutum mai son sauro bane. Komin ya ina kiyaye wa daga cizon sauro. Don cizon sauro yakan kawo cututtuka yane kan kawo malaria. Shi ya sa ba na son zama da cizon sauro. Sannan kuma bana son kwana a waje, na fi so na kwana a ciki.

Eh ina bin ka'idojin aiki. Dalili daya sada nake bin ka'idojin aiki saboda, ah ayuka su in baka bi da ka'idojin su ba, baza ka kalla result din da kake soka. Shiyasa, komi yaya ina iya kokari inga na bi ka'idojin aiki saboda ni in kalla ah karshen aiki na ya yi kyau.

Eh ina son ɗakina yayi haske. Dalilin da yasa nake son dakina ya danyi haske shine duk abun da mun yi sali ina neman shi ba zan sha wahalan samunsa ba domin ko ina akwai haske zan iya ganin komai mai na ke nema. Amma kuma idan ɗaki babu haske kuma mutum ba zai ji daɗin zama a ɗakin ba saboda haka yana da kyau ace mutum yana barin ɗaki da haske. Kuma ni ina son share ɗakina kowane lokaci.

Yadda nake magance matsaloli a aiki, in an samu matsala nake zaunawa nayi nazari, in duba menene ya kamata a yi da wanda bai kamata a yi ba. Sannan kuma in duba menene ya kamata a gyara a wajen aiki wanda ba a gyara ba. Sannan duba kuma toh indai za a gyara su yaushe za a gyara su saboda ai aiki da su. Inda kuma naga kamanya ne sai ince toh su waye ne wanda zan basu wannan aikin su yi.

Eh ina son kallon faɗuwar rana. Dalili da ya sa nake son kallon faɗuwar rana shine, in ina zaune ina kallon faɗuwar rana, akwai daɗin da nake ji, sannan kuma akwai wani kalan da yake haskawa ga duniya, zaka ga duniya tana ɗan tana ɗan yellow haka ɗinnan, Shi ya sa nake son kallo faɗuwar rana, ba kamar a ce da yamma, muna bakin kogi.

Ina goga haƙora sau biyu. Wani lokaci ina goga haƙora sau ɗaya amma yau kam ma ban goga ba tukuna. Zuwa anjima zan goga. Eh, dalilin da ya sa nake son goga haƙora saboda magance min cututtuka da suke haƙora na gaba ƙidaya. Shi ya sa nake goga haƙora. Sannan kuma ina so yaƙora min ya hana min, ah, jini fitari daga haƙori. Shi ya sa nake goga haƙora sosai.

Abubuwa da na ke yi lokacin da babu wutar lantarki shine ina iya fita waje in je buga ƙwallon ƙafa. Wani lokaci kuma ina iya fita in je yin wasan rige-rige. Wani lokaci kuma ba na yin wasan rige-rige ba. Wani lokaci ina amfani da dama in gangara bakin kogi. In je in kalla yanda mutane suke kama kifi, in kalla yanda kuma mutane suke hira suke nishaɗi da yara suna wasa.

Eh ina da katin kasuwanci. Katin kasuwanci nan ya zamanan dole ne ma kowane ɗan kasuwa ya siya kafin na ya shiga cikin kasuwa ya je yi siya da siyarwa. Saboda haka mu kuma manyan yan kasuwan su muna sayan ID card na gabaki ɗaya wanda yake expire a kowane bayan shekara.

Na fi son zama. Dalili da ya sa ba na son tsayuwa shine tsayuwa na sa ni ingaji, tsayuwa na sa ni jiki na yayi tsami gaba ɗaya amma idan na zauna ɗin nan ina jin ina nan a huce ina cikin hutun na zauna in ɗauki ƙafa na in ƙetare shi a kan da yansa in nai haka sai inji na sake.

Ina amfani da mataimakin murya. Dalilin da ya sa nake amfani da mataimakin murya shine wani lokaci idan ina yin waya idan ban kunna shi na sa shi a mataimakin murya ba, bana iya jin abin da yake faruwa ko kuma bana iya jin maganan da ake yi da kyau. Shi ya sa nake amfani da mataimakin murya. Sannan kuma in ina cikin jama'a inda zan yi magana ina son kowa ya jini. Dole ne in yi amfani da mataimakin murya in musu magana.

Eh, rubutu na kan yana da kyau gaskiya. Domin mutane suna yawan gaya min ko malamai na suna gaya min cewa rubutu na yana da kyaun gani. In dage in sa jiki in dinga yin rubutu. Ko wani ya ga rubutu na yana da kyau zai iya ba ni aikin din ga masa rubutu ko wasika. Shi ya sa nima ina son ƙara koyan rera rubutu na ma ɗudda haka.

Na fi son shayi. Dalili da ya sa na ke son shayi shi ne, shine abun da muka saba sha a nan garin mu. Domin lokacin sanyi muna ɗaukan koffee ne mu kai ma buzaye, sannan mu kuma shayi shine wanda mu muke sha. Sannan kuma shayin din muna so wanda za a sa masa madara sosai. In an sa masa madara sosai yana da kauri, yana da daɗin sha. Mutum ya sha bacci zai iya ɗaukan sa ma a lokaci ɗaya.

Eh ina kulle ƙofa kullum. Dalilin desa na ke kulle ƙofa kullum shine bai kyautu in bar datti ko in bar wani abu ya shiga wanda zai bata min wannan ɗaki ba. Misali wan lokaci ƙwari suna iya shiga ɗaki, wasu lokaci ma ƙo cinaku, wasu kuma ƙo kuna mai ko, wasu kuma wani lokaci ƙo macizai suna iya shiga cikin ɗaki shi yasa ake kulle ɗaki.

Eh, ina koya wata yare. Dalilin da ya sa nake koyan wani yare shine akwai garin da nake zama a Kudan ne kuma na jima a garin ne. Kuma in ban koya yaren ba, ba zai kyautu a cewa ina gari kuma ban koya yare ba. Kuma ni na jima a garin ne. Shi ya sa nake so na koya yaren ne saboda idan na koya ni ma zan iya sanin me suke faɗa ko gulma suke yi, ba za su yi a kaina ba.

Abin da nake yi domin ƙare aiki saboda zaman banza bai da kyau, ina yawan yin graphic design duk lokacin da bani da aiki. Ina zauna na yi graphic design a na'urar kwamfuta na wani lokaci kuma ina yi da waya na ne. Sannan kuma wani lokaci kuma ina iya zuwa wajen abokina mu je muna koyon sabbin abubuwa na crypto, shi yasa ni bani da lokacin da zan zauna banza ko wane lokaci ina aiki.

Eh, ina kunna Bluetooth kullum. Dalili da yasa nake kunna Bluetooth kullum akwai mutanen da nake amfani da Bluetooth in tura musu waƙa domin su wayarsu baya iya shiga Zanda ba. So ina amfani da Bluetooth na tura musu waƙa, sannan kuma ina amfani da Bluetooth in kama waƙoƙi a woofer na in play. So mafi yawa haka ne kullum nake yi.

Ina kallon madubi, wani lokaci sau uku, wani lokacin na kallon madubi, wani lokaci sau huɗu. Dalilin da ya sa kai ke faruwa shine, ni ina yi wanka ina je in duba jikina sannan kuma in na yi, eh, shiri zan fita wurin aiki ma ina duba sannan kuma zan je wanka ma ko goge hakori akwai madubi a wurin wanka na.

Ya, yanda nake kawo a gidanmu, ina kawo gidanmu kullun kullun. Dalili ne ya sa in ban kawo musu abinci ba, ina kawo musu ruwa wanda aka sa a gora. Wani lokaci kuma ina iya siya musu magi. Wani lokaci ina iya siya musu taliya in kawo musu saboda haka ina iya kawo wa ko wane rana.

Eh muna yin wuta da itace. Dalili da ya sa muke yin wuta da itace murhun wuta da itace zai fi ɗaukan tukunyan mu, don tukunyan babban tukunya ne, sannan kuma a gidan mu kuma muna da yawa. So in muka ce za mu yi abinci a murhun gas kuma, bai zai yi ba. Shi ya sa muke amfani da murhun itace, saboda komai ya zauna daidai.

Dangan takar mu da abokan aiki gaskiya yana da kyau sannan kuma abokan aikina ba lalle kaɗai na ɗauke su abokan aiki ba na ɗauke su a manufar ƴan'uwana ne, na ɗauke su a manufar abokanaina ne, na ɗauke su a manufar abokan shawarana a wajen aiki ne saboda akwai abubuwan da dama da su suka iya wanda ni ma ban iya ba. Ni ma akwai abunda na iya wanda basu iya ba saboda haka muna amfani da wannan damar ne mu zo kusa da juna mu koyi abubuwan da dukanmu muka iya.

Ina cin abincin rana daga irin ƙarfe sha biyu ne zuwa irin ƙarfe ɗaya. Misali ace, ina aiki sannan kuma jikina yana buƙatar hutu da abun da zan ci, sai in samu zuwa ƙarfe sha biyu in sallaka ketare. Akwai wata mata mai saida abinci a wajen ɗin, sai jinyi saya abinci a wurin ɗin, dawo in ci.

Fim da nake son kallo ina son kallon Indiya ne amma mafi yawan ina son kallon bol ne amma kuma indai ba kallon bol ina son kallon Indiya ne. Indiya Hausa ko kuma in kalli Korean fim, fim din ƴan Koriya ko kuma in kalli fim ɗin China” ina son kallo haka.

Eh, ina yin barci da rana gaskiya. Ina iya ƙoƙarin iga na ɗan samun barci da rana. Dalilin da ya sa haka barci da rana shi yake kawo hutu sosai. Yana wuce gajiyayye a jikin mutum da wuri. In mutum baya barci da rana sai ne a wurina sai inga kamar ya yake yake ƙara sako kuma ya rage gajiyayyen jikinsa. Saboda haka yana da kyau mutum ya dinga yin barci da rana.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwa, domin in ban riƙe ruwa ba ruwa zai jika ni. Sannan kuma ba sai bayan ruwan sama ko bayan ruwan sama ina riƙe lema ko a rana ma ina riƙe lema. Lema abu ne wanda mutum ya kamata a ce dama ya kuwa amfani da shi saboda weda.

Eh ina son karanta littafai. Littafi abu ne wanda mutum zai so karantawa saboda a littafin za ka samu akwai maganganu masu ma'ana ko kuma labari ko kuma tatsuniya ko kuma tarihi. Saboda haka ni ina son karanta wani takarda ne tun daga firamaren mu wanda muke karantawa sunan takardar din Together Again. Together Again din nan kuma shi ya koya min yadda za a karanta littafai a san yadda rayuwan waye suke tafiya wani gari ko wani ƙasa ko wani jiha.

Na fi son miya mai zafi. Dalili da yasa na ke son miya mai zafi ne, ni ina son miya ne dama mai zafi wanda kuma aka sa mishi barkono. Domin barkono ina son zafin barkono shima a cikin miya, shiyasa nake son abinci mai zafi. Ina cin abinci mai zafi, yana ba ni jin daɗi in kara cin abinci.

Abincin gargajiya da na fison ɗan wake sannan kuma ina son tuwon masara da miyan dar gaza. Amma kuma saboda jin daɗi sosai, inda abincin gargajiya ne, ina iya cin tuwon dawa da miyan zogale ko kuma samun tuwon rogo da miyan aleho.

Anguwar mu babbar unguwa ne wadda kuma take da babba kogi. Unguwan mu wuri ne na zaman lafiya babu tashin hankali, babu yara masu ɓarna a gari. Saboda haka unguwar mu kuma wuri ne mai ban sha'awa, yana da ire-iren itace, yana da ire-iren fure. Unguwar mu wuri ne mai kyaun zama.

Eh, ina iya amfani da na'urar kwamfuta. Dalilin da ya sa na ke amfani da na'urar kwamfuta sosai, ma tun ina ɗan firamare na an koya mini amfani da kwamfuta, Sannan kuma da na'urar kwamfuta ne nake yin, eh zane na, nake yin waƴansu editing na, sannan ina waƴansu, aikin crypto na da shi.

Ina wanke tufafi na yana kai so uku a sati. Domin kayayyakin da nake sa in je aiki da su in na dawo dole ne in wanke su in tabbatar cewa sun fita safa. Domin in ban tabbatar cewa sun fita tsaf ba, in na zo sa kaya baran ji daɗin sa kaya da datti a jikinta ba. Shi ya sa ko wane lokaci a sati so uku ina wanke tufafi.

Eh ina shan madara sosai. Dalilin da ya sa na ke shan madara, likitoci suka ce yana da kyau a jikin mutum. Misali mutum ya sha madara ya ɗauki malt ya ƙara a kai. Wai yana da kyau a jikin mutum sannan kuma na taras cewa idan mutum yana shan madara yana sa shi samun kwanciyar hankali, yana sa shi ƙiba. Shi ya sa ni ina son shan madara. Dalili haka yanzu haka ka maganar da kukai, nan ma ni fa kwaɗayin madara ya fara kama ni.

Na fi son fensir. Dalili da ya sa na ke son fensir ne kalan mutum ne mai yin zane-zane. Saboda haka in ina zanen da fensir, in nayi kuskure na kan iya gogewa da kyau, in canza. Amma kuma in dai da biro na ke amfani da shi, ba na iya samun zarafin gogewa. Shiyasa ni na fi son amfani da fensir.

Yadda nake daidaita aiki da rayuwa shine ina tabbatar cewa na gama aikin da ya kamata inyi. Idan ban gama aikin da ya kamata inyi ba, bana taɓa ɗaukan hankali na inkai wurin rayuwa. Komai na ina yi ina tabbatar cewa na gama neman kuɗi na farko saboda ni bana wasa da neman kuɗi.

Ni na fi son taksi. Dalilin da ya sa na ke son taksi saboda, taxi abun da ne, wan da za ka shiga, ba za ka samu kwanciyar hankali. Babu mutane da yawa a cike. Amma bas in an kuma in mutum ya shiga kuma zai samu akwai mutane da yawa daban daban, daban daban. Wanda kuma bai zai kyautu ace wai mutum, a cewa mutum.

Nafi son zama a birni. Dalili da yasa nake son zama a birni shine, a birni ne zan samu duk abun da nake nema. A birni ne zan samu, abubuwa na tafiya wajen aiki. A wajen ne zan samu abubuwa na tafiya wajen hutu. A wajen ɗin ne zan samu wurin shagali sannan kuma zan samu ƙarin wayewa.

Muna magana da abokan ciniki ta wajen call. Wani lokaci kuma muna iya magana da abokan arziƙi ta wajen tura sakonni. Saboda haka in aiki yamin yawa, ni ma karan kaina nafi son abokanan aiki na su dinga tura min sakonni ne. Domin idan basu tura min sakonni idan kiran su shigo waya na, yana sani bana natsuwa a wajen aiki. Saboda haka na iya ƙoƙari na, in ga cewa ni agurin aiki na natsu.

Eh, ina iya kunna wuta, domin in ina dafa abinci ko in zan dafa abinci dole ne in kunna wuta. Shi ya sa ni in na kalla akwai buƙatar dafa abinci, ina iya ƙoƙarin na in kunna in dafa abinci saboda haka, yana da kyau, ace mutum ya kunna wuta kafin na, don in ba kunna wuta ba za'a iya dafa abinci ba, saboda haka, eh kwarai ina iya kunna wuta.

Na fi son gudu na fanka a lamba biyu. Dalilin nasa nake son gudun fanka a lamba biyu, saboda a fanka in yana lamba biyu, gudun sa yana bani farin ciki, yana bani jin daɗi, yana bani kwanciyar hankali. Eeee saboda haka in ya fi haka kuma yana kawo min mura. Sha yasa bana cika son kunna yafi guda biyu.

Eh, ina kokari da duban kalanda kullum saboda akwai abubuwan da na san cewa ya kamata in yi su a lokacin da ya kamata. Kuma in ban duba kalanda ba zan iya mancewa. Kalanda na nan kamar wani mazaunin sanarwa ne a wajena kuma yana da kyau dama mutum ya dinga duba kalanda saboda in baka duba kalanda ba, dole ne akwai ran da za ka iya manta da kwanakin.

Ni na fi son miyan gyada ne. Dalilin da sa ni ke son miyan gyada shine, in miya akwai gyada ciki, ina jin daɗin ɗanɗano ɗin. Sannan kuma ina jin karin sha'awan in ci abincin ɗin. Misali ace an sa masa barkono mai zafi. Ina, yana bani ƙarin sha'awan in ci abincin ɗin, saboda haka, miyan da na fi so ke nan.

Dangantakarmu da makwabta gaskiya dangantaka ne mai kyau wanda makwabtanmu suna son zama tare da mu, muma muna son zama tare da su. Suna iya yi mana taimako lokacin su dafa abinci suna iya kawo wa muma mun dafa abinci muna iya kai musu, ahhh shi yasa muma muna son dangantaka da su kuma yana da kyau mutum ya dangantaka da makwabtansa.

Eh ina tafiya kasuwanci, ina tafiya kasuwanci zuwa garuruka da garuruka da dama. Dalilin dayasa nake zuwa garuruka da garuruka da dama kasuwanci saboda a wasu garuruka ne za mu je mu samu wa'yansu da suke bukatan kayayyakin aiki da muka ƙera kamar irin su tukunya ko irin su kwarya ko irin su randa wanda muka ƙera kamfanin mu suna iya saya daga wajen mu. Mun je muna siyar musu a farashi mai kyau su kuma suna saya da yawa.

Ba na jin tsoron komai. Abin da ya sa ba na jin tsoron komai shine na san cewa komai yaya ne abubuwa suke. Dole ne akwai abubuwa da dama da za su faru. To ni kuma idan na ga abu kamar haka tunda na riga na san da abu kamar haka tunda mutuwa ma dole ne mutum zai yi. Bawai wayon sa ko ilimin sa bane zai kiyaye shi daga mutuwa ba. Sa ni kuma ba na tsoron koma mene.

Ina kwana a gado wani lokaci ina kwana a ƙasa. Dalilin da yasa wani lokaci nake kwana a ƙasa shine, in misali na je ɗaki da zan kwana kuma akwai baƙi sannan kuma su ma suna son su kwana a kan gado sai in kwanta a ƙasa sai in bar musu gado. Wani lokaci kuma ko gajiya ma ya kan sa ni ma in kwanta ƙasa. Saboda haka bani da ƙwararren inda nake kwana, nakan iya kwana a kan gado, nakan iya kwana a ƙasa.

Eh ina duba daftarin kuɗi. Dalili da yasana ke duba daftar din kuɗi saboda wani lokaci in ka duba im ba ka kalla ba, za a iya samun matsala. Domin wani lokaci hackers wanda suke hacking suna amfani da shi su je su sace kuɗin mutane. Shi ya sa ya da kyau mutum ya dinga bincika yana dubawa ko wane lokaci.

Eh ina da manufa na wata wata. Dalilin da ya sa nake da manufa na wata wata shine ko wane wata ina da tsari da nake tsarawa kuma wata ya wuce ina iya ƙara duba sabon mene ne ya kamata nayi lokacin wata. Saboda haka bana wasa da duba manufa dai kamata in yi a wata wata.

Ina cin abinci da cokali wani lokaci ina cin abinci da hannu. Wani lokaci in misali in tuwo ne bana dan cin da cokali ina ci da hannu ne. Indai kuma wani lokaci kuma shinkafa ne ina ci da cokali amma in ba shinkafa bana ci da cokali. Indai tuwo ne kanda hannuna nake ci ko doya ma ina ci da hannuna ne.

Na rubuta rahoto kowane lokaci. Dalilin sa ni ke rubuta rahoto kowane lokaci shine a wajen aiki bayan an samu hutu ana iya dawowa a dudduba rahoto menene aka yi a watan da ya wuce menene kuma za a yi a sabon watan da ake ciki. Saboda haka ni ne mai ɗaukar rahoto ne kuma bana wasa da ɗaukar rahoto saboda in ban ɗauki rahoto ba za a iya samun kuskure a cikin tafiyan.

Lokaci na shekara da na fi so na fi so lokacin Kirismas. Dalili ya sa ni ke son lokacin Kirismas saboda lokacin Kirismas a lokaci ne na yin biki, na yin farin ciki. Wanda abokanai mu da dama wanda ba su gari suna dawo gari domin su yi murna da mu a garin mu nan su yi bikin Kirismas tare da mu mai so sabon shekarar yazo sai su goma.

Ina ajiye makullan ma bayan ɗaki ne. Idan na ajiye shi a bayan ɗaki ina iya neman ko kwali ko wani abu in kiffe shi da shi saboda a ina kiffe shi nan in an zo ba za a gani ba ni kadai na san mi na kulle a kai saboda hakani yana da kyau. Ni ga ajiye makullan mu a bayan ɗaki domin inna aje gaban ɗaki za su gani kuma za su san cewa na ajiye ba wurin.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki shine kowa yana da nasa bangaren da yake, a sa hankalinsa akai. Mu kuma inda muke aiki shine muna gefen benci. Kuma su kuma suna gefen tabo. To waƴanda suke gefen tabo ɗinnan in suka gama kera da tabo, tukunyan tabo. An suka kawo mune za su kawo mana mu fenta a aikin ne. To hakan ɗin ne muke saduwa tare da su. Amma kuma dukanmu muna aiki a karkashin kamfani ɗaya ne.

Eh wani lokaci ina zama da kan gwiwa amma kuma matsala na da zaman kan gwiwa shine yana sa mutum ya gaji. Wani lokaci kuma shine inda za ka yi ka zauna ka ji kaɗan sake amma kuma shi matsalar shi shine idan ka zauna ka jima da zama a gwiwanka sai ka ji gajiya ya kama gwiwanka kuma in bakai hankali ba zai kama ka ciwo a gwiwa.

Eh, ina amfani da matashin wuya sosai saboda inna kwanta in ban yi amfani da matashin wuya ba, sai in ji kaman ban kwanta da kyau ba, yana sa wuya na ciwo. Amma kuma in nayi amfani da matashin wuya na kwanta, sai in ji kwanciyan din yayi min balance daidai, sai in ji wuya baya ciwo. Shiyasa ina so in yi amfani da matashin wuya. Kuma yana da kyau mutane su dinga amfani da matashin wuya wajen kwanciya.

Eh ina amfani da hannun dama ne, ni tunda aka haife ni mama mana ta koya min amfani da hannun dama. Ina yawan amfani da hannun hagu suna dukana, basu so inyi amfani da hannu hagu saboda sukace hannu hagun dashi ake yin wanke a bubuwa da bai kamata ba. Ko mutum ma zai wanke bahaya zai amfani da hannun hagu ne saboda haka ni tashi nama na fara amfani da hannun dama.

Eh muna samun horo a wurin aiki. Domin akwai abubuwa da waƴansu lokaci muna yi a wajen aiki wanda bai kamata ba, amma inda za a bamu horo shine, a cikin albashin mu, ana cin tarar mu ana rage mana kuɗi da cikin albashin mu. Saboda haka wani lokaci bamu yadda mu yi abunda zai sa a, bamu horo. Kuma ina son, iya ƙoƙari na bi doka a aiki. Bana son ƙetare doka.

Eh wani lokaci ina kuka wajen yanka albasa saboda zai sa idona ya yi zafi yana sa zafi ya shiga”. Amma wani lokaci kuma idan ina yi dai ya dinga sani ina mura a hancina. So wani lokaci albasar ce akwai zafi, wani lokaci albasar ne ba ta da zafi.

Nafi son hawa lift. Dalili da ya sa nake son hawa lift shine lift baya bukatan wani karfin ka Kwai za ka shiga ciki ne, kawai zai haurar da kai ya kai ka inda ya kamata ya kai ka. Amma kuma in ba kai haka ba kuma ladan nan zai gajiyar da mutum. Amma dai kafin nan na hau ladan sai na tabbatar cewa wurinnan babu lift.

Ina taimakawa mutane a hanyoyi daban-daban. Wani lokaci ina iya taimaka musu da abinci, wani lokaci ina iya taimaka musu da ruwa, wani lokaci ina iya taimaka musu da kuɗi. Saboda haka ina, ina je, ina iya kokarin na, na ce wa na ba su abun da za su yi amfani da shi, ya taimaka musu. Ko shawara na iya ba su, wani lokaci na iya ba su tufafi.

Eh wani lokaci ina iya ƙoƙarin ɗinka tufafi. Wani lokaci kuma bana ɗinkawa. Abin da ya sa haka ni bangama kwarewa a ɗinka tufafi ba. Ina iya ƙoƙari na ne kawai na yi abin da zan iya yi da tufafi. Saboda haka ɗinki yana bani wuya wani lokaci.

Ina duba sakonni aiki wani lokaci yakan kai sau biyar, wani lokaci ya kai sau shida a wajen aiki saboda ana yin turo mini sako sosai. Kuma ban samu na yi kokari na yi haka ba, sakonni za su wuce ni shiyasa nake iya ƙoƙari ingan ce wa na duba sakonni a wajen aiki.

Ba na raba wurin da nake yanar gizo. Dalilin da ya sa ba na raba wurin da nake yanar gizo shine duniya yanzu ta lalace. Akwai yan kidnappers sannan kuma akwai masu, ah, sa ido sosai. Akwai ɓarayi. Idan kuma ka raba inda kake kuma zai iya kama ka matsala ko a nan gaba. Shi ya sa bai kyautu mutum ya dinga raba duk inda yake ba. Domin wurare ne da wurin da kowa na iya kallon ka.

Lokacin da ruwan yana zuwa abin da nake yi shine, ingana iyaƙo ƙarina na rufe winduna da rufe ƙofofi, in tabbatar cewa ba inda ruwa zai shiga. Sai in samu, in tabbatar cewa eh ina ciki, sai in kwanta a ɗaki, ruwan sama na zuwa ina jin waƙa kaya na.

Yanda nake inganta aikinmu shine bana yarda muyi aikinmu, baza aikinmu a waje gabaɗaya. Dan muyi aikinmu muna sarrafa shine mu ajiyeshi cikin glasses cikin mirror sannan kuma sai mu manna musu kuɗi da ake sayarda ayyukan ɗin. Domin idan bamuyi haka ba bazai nuna ingancin aikinmu ba kuma bazai mahimmanci ba saboda haka muna ƙoƙari da munga, ah abubuwa suna sada muna ƙarama abubuwa ingancin saboda a saye yesu da kuɗi.

Eh ina rera waƙa lokacin wanka. Dalilin da ya sa ni ke rera waƙa lokacin wanka shine, ina wanka ina jin daɗi na yin waƙa, yana koya mini wasu darasi da rayuwa, yana sa ni ina rage tunani, baya yana sa ni ina rage tunani na kuma yana sa ni ina jin, ah, hankali na kwance yake.

Eh, yana raba ayuka da wainsu. Dalilin da ya sa nake ayuka da kansu shine wani lokaci ayukan suna iya yawan fin ƙarfin mutum ɗaya. Kuma ba a raba aiki da mutum ɗin ba kuma, abun ɗin ba zai daɗe ba, yana sa aiki na taruwa ba a gama aiki da wuri. Shi ya sa mu a wurin aikin mu muna da ƙaunar juna, muna raba aiki saboda mu gama da mu wuri sai mu kama wani aiki da ba mu yi.

Ina yin wasa daban daban da dama. Na yi wasan kwallon kafa, ina yin wasan rige rige, ina yin wasan ludo, ina yin wasan drought. Saboda haka bisa ga yanayin da na sami kaina ne da kuma bisa ga abokanai da nake tare da su a wuraren ne. In ina tare da abokanai da sun iya buga ludo muna buga ludo, in kuma ina tare da abokanai da sun iya buga drought muna buga drought.

Mun samu manyan nasara da dama gaskiya a wurin aiki. Nasara da muka samu na farko shine gwamna ya zo ya ziyarce mu, ya dubi ayyukan da muke yi, ya ce eh, aikin da muke yi aiki ne mai kyau. Sannan kuma sai ya mara mana baya ya ba mu kyauta dubu ɗari biyar. Ya sa ake saya mana kayan aiki da za mu yi aiki da su. Wanɗa muka yi aiki za su fito da muhimmancinsu.

Yadda nake sasanta rikici a aiki shine a wajen aiki bana yarda ace ana samun matsala tsakanin abokan aiki. Yanda nake yi shine nakan same su in kira su ɗaya bayan ɗaya in fahimtar da su ga yanda abubuwa ya kamata su yi, ga yanda abubuwa ya kamata su kasance kar su ɗinga abubuwa da rikici. Saboda dan su ka yi rikici da junansu a wajen aiki ya nuna ma kostomomi da za su zo wajen aiki mu su ziyarce mu su saya abubuwa da muke da shi za su ga kamar wurin mu babu salama. Kuma kowa na son salama a wurin da zai saya da sayarwar sa.

Ina son zama a tabarma amma na fi son zama a kujera. Dalilin da ya sa nake son zama a kujera shine in na zauna a kujera ina iya jingine bayana. Tabarma kuma mafiya in ina son kwanta ne in huta. Shi ne nake amfani da tabarma na kwanta. Amma ni na fi son zauna kan kujera ne in sake.

Tawani tawada da nake amfani da shi, ina amfani da baki ne. Dalilin da yasa nake amfani da baki, ko a jikina baza ka dubi tawadan ma dubi baki ne. In ka je bangon ɗakina ma za ka samu na fenta shi baki da fari. In ka sake ka duba a cikin ɗakin iyalai na ma duka na fenta shi da launi baki da fari.

Eh ina iya jefa dutse nesa. Dalilin sa nake jefa dutse nesa saboda ni ina son harbin tsuntsun. So ina amfani da wancan daman da ina iya jefa da shi, sai in jefa tsuntsun. Ina iya jefin tsuntsun wani lokaci a rana ɗaya guda biyar ko shida sai na kasa. Din mu a wurin mu nan muna iya fita farautar jefin tsuntsun.

Ina da fanka a rufin ɗaki. Fankan nan kuma na sama masara. Fankan saman nan yana da ƙara sosai kuma yana toshe kunnuwa. Yana gudu sosai. Na fi son fanka da ke tsaye a cikin ɗaki, amma wani lokaci kuma fanka da ke sama ya fi bada iska ko tayina. Saboda haka fankan sama dinnan yana da amfani sosai amma kuma yana da, aah yana da riski.

Ina son kayan marmari sosai amma mafi yawa kayan marmari da nafi so nafi son abarba da lemu da mangoro da kuma ina son cin gwaiba da kashu. Ni a gidanmu akwai mangoro, akwai gwaiba, akwai kashu.

Muna da madubi yakai guda goma a gidanmu. Ni ɗakina ma akwai guda biyu, a ɗakin da muke zama muyi hira ma akwai guda biyu, a ɗakin ƙanne na akwai guda biyu sannan kuma ƙanuwana mata na guda biyu, a ɗakin babana akwai guda biyu. Saboda haka gaskiya muna da turare sosai a gida da kuma madubi.

Gaskiya ina bikin ranar haihuwar na da kyau sosai fa saboda shine kaɗai ranar da zan iya yi, ah biki in ji daɗi in yanka kaza sannan kuma an gayyace abokanai. Sai kin kira masu bada waƙa su zo su bada kiɗa. Bayan na kira masu bada waƙa su zo su bada kiɗa sai yin abin da ya kamata inyi shine wato rawa ke. Na rawa sosai ranar can, na rawa sosai.

Kar bar baƙo na da muhimmanci amma kuma ni nafi son duk baƙo da zai ziyarce ni ya yi gaya min kafin ya ziyarce ni saboda ni ma in ma'amalce sa da kyau. Amma in zai ziyarce ni ba tare da ya gaya mini ba, ya taho ni kawai na sani ya zo, wajena zai samu cewa ni ma ban shirya masa komai ba, shi ma zai san cewa, "Eh, bai karɓu da kyau ba."

Teburinmu a wurin aiki yana da fadi yana da girma. Teburinmu yana da haske, yana da tsafta. Koma mene wanda yake kan tebur za ka samu a aji shine da fasali sannan kuwa a ajesu ne a guruf guruf nasu wanda idan ka zo nema su ko kuma ka na son ka ɗauka kayi amfani da shi ba tare da sai ka sha wahala bane tukun zaka same su.

Da na ke tsara ayuka da su mahimmanci su ne na ke sakawa a farko a gaba kafin na na dauko wa yansu aikin da daga baya ne. Kaman misali a ce aikin da za a yi maka faci faci ne, ba na ɗaukan su da mahimmanci kuma ba na fara su. Ina fara da aikin da sabbi ne wanda na san cewa a kamfani za su bukata susiya daga wurin mu.

Eh ina tauna goro. Amma goron da nake tauna shine namijin goro. Da lilin da ya sani nafi son in tauna namijin goro. Domin namijin goro yana maganin sanyi, yana maganin mura, yana maganin olsa. Shi ya sa nake tauna na magani namijin goro. Sa'an nan kuma in ance min in hadama, zan yi hadawa. Duk mun haƙuwa bokina dai akuya mun yi hada maganin.

Da abin da nake kiyaye kalmar sirri shine ba na gayama kowa. Domin shi kalmar sirri in ka gaya wa mutum zai je ya gaya ma wani ne. In ya gaya ma wani kuma zai je ya kara gaya ma wani saboda haka babu wani kalmar sirrin da nake faɗa da kowa. In kuma yana cikin wayana, inda nake sauransu ina saka su a ciki App lock ne.

Ɗakin da na fi so shine nafi so ga ɗaki da sanyi, ɗaki da weather mai kyau, ɗaki da, ah, TV da kuma wutan lantarki. Saboda haka gaskiya yana da kyau ma a ce ɗaki akwai wutan lantarki sannan waya da haske sannan kuma akwai, ah, firij mai sa kayan sanyi sanyi.

Eh, ina amfani da ruwan rijiya. Ina amfani da ruwan rijiya wajen yin wanki da wajen yin wanka. Sannan kuma muna amfani da shi a gida ma mu yi girki. Amma ba mu amfani da shi wajen sha. Domin ruwan rijiya anan baya da daɗi sannan kuma bai da kyan sha. Shi ya sa ba mu amfani da ruwan rijiya. Muna amfani da shi wajen wanki ne kawai, da wanka da dafa abinci. Fiye wa ta muke sha.

Ina amfani da sabulun Fresh Aqualine amma wani lokaci kuma ina amfani da sabulun Solo. Dalilin da ya saka nake amfani da sabulun Solo wani lokaci ya fi fitar min da datti a jikina. Ya fi share min jikina yayi haske sannan kuma idan ina amfani da shi ina shafa man alaiyadi yana sa ni ina yin kyau kamar jinjiri. Saboda haka sabulun Fresh Aqualine ne na fi so.

Ni ɗa na uku ne a cikin mamana an haife ni a watan ɗaya ne. Sannan kuma, a yayana shi an haife shi a watan biyar ne. Sannan kuma yayanmu na fari an haife shi a watan tara ne. Sannan kuma ƙanina mai bina an haife shi a watan huɗu ne.

Eh ina amfani da aji a yanar gizo. Ni mafi yawan wajen ajiye nama a yanar gizo ne. Dalilin da sa ni ke ajiye a yanar gizo shine a yanar gizo duk abun da ka ajiye idan ka zo ka na neman shi za ka same sa. Shi ya sa ni ina amfani da yanar gizo. Domin in ka na amfani da waya ne zalla kuma idan wayan ka ya ɓata, shi ke nan duk abun da ka ajiye a cikin wayan ka ya tafi. Shi ya sa ni na fi yarda da ajiyan yanar gizo.

Eh, ina jin tsoron kwari gaskiya. Dalili daya sa nake jin tsoron kwari shine wayan su kwari din suna cizo. Wayan su kwari din kuma su ka cije ka za su illata daga ni gaba gida. Shi ya sa kwamiya ina iya kokari na gane kiyaye cizon kwari ko kuma na kiyaye abin da kwari suke yi ma mutane. Bana da kwari su hau jiki. Innaga kwari kashen su nake yi da min kwari kam bakasan menene kwari zai iya yi ba.

Eh ina zuwa lokaci daidai yana da kyau in an gayyace ka wuri ko kuma in kana da inda za ka je ka je akan lokaci. Saboda in ka je akan lokaci za ka samu ka je ka yi abun da ya kamata ka yi a lokacin da ya kamata. Sannan kuma sai ka dawo a lokacin da ya kamata. Saboda akwai duk yanayin abubuwa yana da kyau a dinga duba lokacin da ya kamata a yi.

Eh, ina gina dangantakana da kasuwanci sosai saboda a kasuwanci ne nake saya da sayarwa, nake samun kuɗin da nake biyan buƙatuna, nake kula da iyalina, nake kula da iyayena. Saboda haka ina ɗaukan shi da muhimmanci sosai. Kullum ina iya ƙoƙarin inga na ƙera sabon abubuwan da zan sa su a kasuwa a saya, ni kuma in na tashi na sayar. Na zo zan sake ƙera wa yanzu kuma ina amfani da kuɗina in je in saya kayayyakin aiki saboda saya da sayarwa ke nan nake yi kuma ina ƙerawa.

Eh muna sa uniform a wurin aiki. Dalili da yasa muke sa uniform a wurin aiki, a wurin aikin mu mun kasu kashi kashi ne. Akwai waɗanda aikin su yin fenti ne, akwai wayansu kuma aikin su ƙera tukunyan tabo ne, akwai wayansuaikin su ƙera ɗarandan tabo ne, akwai waɗanda kuma aikin su kuma yin graphic design da na wurin kwamfuta ne. Saboda haka mun shiga wurin aiki, kowani dipatment ko kuma kowani sashi suna sa kayan aikinsu. Mu muna sa jan jaket ne, su kuma masu yin fenti kuma suna sa baƙin jaket ne. Akwai waɗansu kuma masu sa jaket mai launin, ah, ruwan ƙoi.

Ina kala kan jakka, ah baƙi da fari mai ƙafa huɗu. A sa'annan kuma yana da jumre wahala. Mun jima tare da wannan jakkan. Tun ina ɗan ƙanƙani ina tare da wannan jakkan nan muna tare muna taimakan juna.

Lafiya ina iya cin soyayyen ƙoyi da dankali. Wani lokaci kuma ina cin soyayyen doya ne da miya. Wani lokaci kuma ina cin dafeffen doya ne da abakuru, da mai da albasa saboda haka gaskiya. Ni abin da nake ci da safe kenan.

Abubuwa da dama suna sani yin dariya. Misali ace ina nan, ina zaune ina tuna da baya yadda ni da abokai na muke zuwa kogi muyi wasa, yadda ni da su muke zuwa mu kama kifi, mu tuka keke mu je yawon, muje zuwa anguane-anguane munda babu wasi, munda huda nema kuriba mu komai idan za mu samu abinci mu ci mu kwanta. Amma yanzu rayuwa ta juya wando dole ne sai mutum ya fita ya je ya nema kansa kafin nan ya samu yaci abinci. Gashi nan mutum yana kara girma damuwoyin sa na kara girma.

Eh, ina da sa hannu a cikin saƙonnin mu. Dalili da ya sa na ke da sa hannu a cikin saƙonnin mu daga mai gidan mu gaba ɗaya sai ni ne a wajen aiki. To bayan daga shi kuma sai ni a wajen aiki, yana sa ni kuma in riƙa ayyukan sa hannu a sakonnin kafin na fito da saƙonnin. Saboda haka ni ne mai sa hannu a sakonnin mu a wajen aiki.

Eh, ina lullube jikina da bargo. Dalili daya sa nake lullube jikina da bargo saboda wani lokaci aƙwai sanyi sosai. Kuma idan mutum bai lullube jikinsa da bargo ba kuma zai iya kamuwa da cutar mura ko kuma da cutar tari. Shi yasa ko miya ina iya ƙo ƙari ina tabbatar cewa ina lullubawa cikin bargo. Akwai wani abokina dai taɓa kamuwa da nimoniya da kuma ciwon sanyi. Shi yasa nake son kiyayewa.

Yanda nake magance koke-koke shine, duk in na kalli koke-koke nake saya na duba wana irin koke ne wannan. Domin koke-koken ma kala kala ne. In na san wane irin koke-koke ne, sai in san wane mataki ne zan ɗauka in magance wannan koke-koken. Daga in na san matsalar ne kuma, yanda nake magance koke-koke shine, ba na yin sa da garaje ba. Ina bin sa a hankali ne har in magance shi.

Matashin da nake aiki amfani da su, ina amfani da guda huɗu ne. Dalilin da yasa nake amfani da guda hudu shine bana son abubuwa su yi min yawa sosai. Domin abubuwan suka maka yawa ma kula da su ma zai zama maka damuwa. Shi yasa komi ya ya dai mutum ya ɗauraye, ya yi abu nan da daidai saboda ya kula da su yanda ya kamata.

Ina sauraron rediyo saboda rediyo ne nake kallon labarin kasar mu sannan na iya jin labarin wasu ƙasashe. Rediyo ma ana iya samu na waƙoƙin F, a FM, mu dan ji waƙoƙin disco wani lokaci in ba mu da kuɗin da za mu shiga yanar gizo mu sa waƙoƙi sai mu yi amfani da rediyo wajen karfe tara na safe suke yawan saka waƙoƙin disco.

Ina cin tafarnuwa sosai sannan ina son cin tafarnuwa idan aka sa shi a stew ko kuma aka sa shi a miyan aleho da yakuwa da kifi da ganda a ciki. Ina son ci domin kanshin sa yana da daɗi kuma yana maganin sanyi, yana maganin, ah, ulcer shima. Ina son ci sosai gaskiya a cikin miya ko a cikin abinci.

Eh wani lokaci ina iya yin aiki bayan lokaci, wani lokaci kuma bana yin aiki bayan lokaci. Dalili da ya sa wani lokaci ina aiki a bayan lokaci shine wani lokaci ina buƙatan kuɗi kuma babu kuɗi a wurina, iyalina kuma suna buƙatan kuɗi nakan iya karɓa aiki na yi overtime a wajen aiki. Amma kuma in kuma ina da kuɗi kuma bani da matsaloli sosai, wani lokaci gaskiya ina iya jibre wa sai na ƙi yin aiki bayan lokaci.

Ina da abubuwa da dama da nake iya tunawa daga yaro amma mafi yawan abun da nake iya tuna daga yaro shine lokacin da muke zuwa bakin kogi muje muyi wasa, mu kama kifi, muyi bule, muyi kacha a cikin ruwa, mu sake muyi wasan banzan mu tare, mu tuka keke mu dawo tare, mu tafi filin ball tare. Wani lokaci idan mun dawo gida lokacin da yayi ƙure ana iya mana bulala a hana mu fita.

Mahimmanci a kasuwanci shine a duk siya da siyarwa da kake yi, ka tabbatar cewa kana samun riba. In ba ka samun riba a cikin kasuwancin siya da siyarwa da kake yi, ya nuna cewa kasuwancinka ba muhimmanci. Sannan kuma abin da za ka ɗauke shi da muhimmanci a kasuwancinka bayan haka, shine kwastomomin ka ya kamata ka ɗauke su da muhimmanci.

Eh ina ƙoƙari gaskiya da musafaha da mutane. Dalilin da ya sa ina son musafaha da mutane shine mutane suna nan daban-daban ne. Zama da mutane zai saka zaka koya abubuwa da ba taɓa sani ba. Shi ya sa ni ina da son musafaha da mutane domin ni ba zan iya halin wa yansu mutane ke ya wa yanzu suke ji ko kuma ya waye suke fahimtar abubuwa.

Kujeru na suna da daɗi, suna da laushi, suna da sun daɗin zama. In ka zauna za ka ji akwai laushi gaskiya sosai a jikin kujeru na. Sannan za ka ji kayi balance sosai. Shi ya sa ni inna zo na so zama a kan kujeru ne, ba na son zama a tabarma. Taburma baya bani balance sosai idan nake so. Saboda haka kujeru nakan gaskiya kowa ya zauna zai yaba.

Daga safe idan na farka daga bacci, abinda nake yi, na kan je na goge hakorana. Na goge hakora, na wanke fuska na. Bayan na wanke fuska na sai na koma cikin kicin na je fitar da kayan wanke-wanke da suka taru. Idan na fitar da kayan wanke-wanke da suka taru zan wanke su. Bayan na wanke su zan je in hura wuta. Idan na hura wuta zan samu ingirkin da za mu ci gaba kidaya gidanmu da sassafe. Bayan na gama girkin da za mu ci a gidanmu da sassafe, sai in je in ɗauki yara na kai su makaranta. Sai in na kai su makaranta, in dawa sai na wuce wurin aiki.

Ina sayan kayan aiki daga kasuwa, ina siyan kamar a ce ina siyan tabo, ina siyan launi, ina siyan fensir, ina siyan reza, ina siyan wuƙa. Wani lokaci kuma in dai chefane ne zai kai ni kasuwa kuma ina siyan kayan abinci su albasa, atarugu, kabeji, salat, tattase, atarugu, maggi, gishiri, kanwa, suga, madara, abubuwan kicin.

Eh ina shan ruwa mai sanyi gaskiya amma ba kowane lokaci bane nake shan ruwa mai sanyi, saboda ruwa mai sanyi wani lokaci yana kawo illa ma namiji a jikinsa. Sannan kuma wani lokaci kuma ruwan sanyi yana kawo mura. In zan sha ruwan sanyi ba ina fi son sha ruwan sanyi lokacin zafi. In kuma zan sha ruwan sanyi shine na tabbatar cewa na ci abinci mai zafi da barkono na nan kusa da ni.

Ina amfani da intanet ko wane lokaci nikan rayuwa. Na tabbatar cewa idan babu intanet ma ni bazan ji daɗin rayuwana ba. Shi yasa ni kawai komai na ana koma amfani da shi ta intanet. Saboda ko karatu ma yanzu ni ta intanet nake yin sa, ko bincike nake so na yi ma ina yi ta intanet ne, ko ina so in nishaɗi ko waya ma ina yi ta intanet ne.

Ina cin abincin dare wani lokaci karfe bakwai wani lokaci karfe takwas. Dalili da ya sa na iya cin abinci yana kai latti wajen warhaka shine wani lokaci bana tashi aiki da wuri. Kafin nan in iso aiki, in sake in dawo gida in yi wanke-wanke in yi girki lokaci na ƙure wa amma iya kokari, iya wuya ina daggewa da cin abinci da wuri.

Ba na son wurare masu hayaniya. Ni na fi so in je wurin da babu hayaniya, in samu wajen da akwai kwanciyar hankali, babu tashin hankali. Domin duk wajen da akwai hayaniya ana iya samun matsala, rikici na iya tashi wa. Shi ya sa ni ba na son wurare masu hayaniya. Na fi so inda zan natsu inyi abuna yanda nake so, ba tare da na samu tashin hankali ba.

Ina zuwa kasuwa wani lokaci ranan Asabar, wani lokaci ran lahadi. Domin akwai kasuwar maces, kasuwar maces kuma ranan lahadi suna ahhh fitar da kayayyaki da araha da irin gwanjunannan suna fitarwa. Sa'an nan kuma suna sa ina kara yin kasuwanci na ni ma sosai.

Ina da bokiti ya kai guda huɗu a gida, domin a ɗakina ina da guda ɗaya ne sannan a ɗakin mama akwai guda ɗaya, a ɗakin ƙanuwa akwai guda ɗaya. A ɗakin ƙannena ma suna amfani da guda ɗaya ne. So indai kuma wanki ne muna kai wanki nemuna kai wanki a waje, ba mu amfani da bokiti sosai a gidanmu.

Eh ina motsa jiki kullum. Dalilin da yasa nake motsa jiki kullum shine idan ban motsa jiki ba jikina yana yin tsami. Ina motsa jikina kuma ina jin jikina yana sakewa. Jikina na ƙara ƙarfi. Ina ji kamar ina ƙara ɗawo yaro ma sassan. Domin ina motsa jikina shiyasa nake ji irin wa'ancan yanayin.

Abincin da nake fin so shine shinkafa da wake. Dalili da yasa na fi son shinkafa da wake shine wake yana sani ina kurushia, yana sani ina haske, ina hulkiya. Sannan kuma wake yana bani sha'awan cin abinci sosai, yana sa ni ina cin abincin daga bukatan ƙarin cin abinci.

Abinci da yake sa ni inji dadi shinkafa da wake ne. Wani lokaci kuma ina so tuwo da miyan gyada ko kuma tuwon shinkafa da miyan zogale. Wa'yanci abincin jan gaskiys ina jin dadin cin su. Ba misali ace lokacin zafi ne ba nake cin su, za ka ga ina ci ina zufa, ina ci ina zufa.

Ina amfani da SMS app ne domin tura saƙonne da kuma, ah, karɓar saƙonne daga wajen nombobin waya na. Dalili da ya sa na bar shi a hakan ne saboda in ina amfani da Messenger, Messenger baya cika zama. In ina amfani da WhatsApp kuma ba kowa ba ne yake amfani da WhatsApp. Shi ya sa nake amfani da asalin SMS wanda ake caji na naira huɗu ga tura saƙo.

Ina yin wanka da safe, ina yin wanka da yamma. Da sassafe da na tashi bayan na gama shirye shiryen yara na da abincin su da zan musu su tafi makaranta. Na ji na ajiye su a makaranta ina dawo ina yin wanka, inyi shirin in tafi wajan aiki. Sannan kuma idan na dawo daga wurin aiki, na ɗebo zuffa, na ɗebo gashiya ina dawo gida in samu na yi wanka, na tabbatar cewa ina cikin isheshshen lafiya da kuma cikakken balance.

Ina rubuta kuɗin da na kashe a wajen aiki. Dalili da ya sa nake rubuta kuɗin da na kashe a wajen aiki shine a wajen ɗin ne zan san lissafin cewa, eh, ga abin da na kashe nima sai in sa abin da zan samu a riba. Saboda kome sai da lissafi. In ba rubuta ba, haka dai nan zai iya yiwuwa ina kashe kuɗi mai yawa kuma ba na samu riba sosai inda ya kamata.

Eh ina iya gabatar da rahoto. Wannan yana ciken da ga cikin aikin da mana ke yi a gida. Ina a wurin aiki, eh a wurin aiki duk abun da aka yi ne nake fito ana bada rahoton cewa ga abun da aka yi, ga abun da yake tafiya, ga abun da za mu yi. Saboda haka nine mai bada rahoto a wajan aikinmu tun ba da dade waba tun bada jimawa ba.

Lokacin na rana da na fito na fi son lokacin yamma. Dalilin sa nake son lokacin yamma, lokacin yamma babu rana sosai sannan kuma lokacin ne da muke zuwa buga bal. Wani lokaci idan ba zan fita zuwa buga bal ba ina fita kallon bal. To ni da abokanai na wannan lokaci in mun je muna iya samun ball a waje muma muna ɗan tabawa kaɗan kaɗan a bayan fili.

Ina zuwa kasuwa da rana ne irin ƙarfe sha biyu, lokacin kowa da kowa ya riga ya fito kasuwa. A lokacin yin duk abun da nake son saya ba zai bani wuya in samu ba. Sannan kuma duk abun da nake so na sayar ba zan sha wahalan sayarwa saboda na zo daidai lokacin da komai na tafiya yanda ya kamata a cikin kasuwa. Ba zan samu shaguna a kulle ba.

Ina kunna candle a gida domin magance sanyi sannan kuma domin buƙatar haske a lokacin da babu haske. Mafi yawa, kaman a lokacin damina in babu wutan lantarki ina kunna candle. Candle na tayani wajen haska gari sannan kuma candle na tayani wajen, sa ɗaki dumi. Yana da kyau amfani da candle. Har yau nake amfani da candle bawai ƙauyanci bane.

Muna amfani da janareto, muna amfani da guduma, muna amfani da wuƙa, muna amfani da reza, muna amfani da fensir, muna amfani da biro, muna amfani da fefa. Muna amfani da fefa dinnan wajen yin zane kala samfurin, tufin ƴan tabo da za a ƙera. Wani lokaci kuma muna amfani da wuƙa wajen yanka tabo sannan kuma reza muna amfani da su wajen ƙananan zane a jikin tabo.

Ina amfani da tekno ne Spark 10c, yana da memory 128 gig, sannan yana da read only random access memory sa eight gig RAM, sannan kuma yana da kamara mai haske. Kamarar bayan sa sixteen megapixel ne, sannan kuma yana da batiri mai five thousand capacity.

A'a idanuna launin su za ka samu bakake ne da farare. Su na da kyan gani gaskiya idanuna haka. In ka gani yana da shi ban sha'awa. Saboda haka gaskiya ni launina yana burge ni ni. Karan kai na ma bakake ne da farare. Ko 'yan mata suna yabawa, mutane da su ke ganin idona ma suna yabawa.

Eh ina amfani da sauro net saboda magance cizon sauro. Idan ban yi amfani da maganin sauro ba zai cutar da ni gaskiya. Saboda sauro kwana biyu na sun gane cizon mutane su ba mutane ciwon zazzabi da kuma waƴan su ciwo da bai kamata ba. Yana iya kawo wa mutane ma typhoid. Shi ya sa ni a nan wurin bana wasa da amfani da sauro net saboda kiyaye cizon sauro.

Eh ina cin salati sosai, kan gaskiya ba karya ina cin salati. Dalili da yasa nake son cin salati. Salati yana ƙara jini a jikin mutum. Shi ma kalan abincin da ne wani lokaci muna iya yanka mu hada da abakuru da albasa da ɗanyajin a ciki da mai. Shi ina jin daɗin cin sa, ina jin daɗin, a, amfani da shi. Saboda haka gaskiya albasa da salati suna burge ni a abinci.

Takarmu da shugaban aiki na da kyau domin shi ma mai iyali ne. Ya san yanda abubuwa suke tafiya ma mai iyali. A cikinmu akwai masu iyali, a cikin wanda basu da akwai wanda basu da iyali. Amma duk da haka daidai ya san da yake kula da mu ba a samun son kai ba a samun kishi a cikin tafiyar mu da muke yi. Kan mu a haɗe yake gabaki ɗaya daga mai gidan mu har ƙasa wanda suke aiki a ƙarƙashin mu.

Ina da takalma guda huɗu ne. Ina da boots guda ɗaya, ina da slippers guda ɗaya, ina da sandals guda ɗaya sannan ina da palms guda ɗaya. To takalma na ke nan sune nake ɗan caccanjawa. In zan je wurin aiki ne nake ɗaura boot na wurin aikina saboda haka bani da matsalar takalma.

Eh ina son abinci mai yaji sosai gaskiya. Abinci mai yaji na ƙara ban sha'awa cin abinci inda yakamata. Yana sani ina, ah, sha'awan cin abinci, in ƙara cin abinci kuma yana sani sha ruwa in ina cin abinci. Ni kuma kalan mutum ne wanda ina son ina cin abinci ina shan ruwa sosai saboda yana sani ina ƙoshiya inda yakamata kuma yana sani ina ƙiba ina haske.

Sa hannun mu a gurin aiki idan mun zo muna zuwa karfe takwas da safe in mun zo muna sa hannu, sai mu sa lokacin da muka sa hannu, sai mu sa ranar da muka sa hannu. Haka ne bayan mun tashi aiki ma, yanayin sa hannun mu, za mu zo mu sa hannu sai mu sa ranar da muka sa hannu da yamma, sai mu sa lokaci da muka sa hannu a shekarar da muka yi aiki bayan mun tashi.

Yanda nake magance damuwa a aiki shine nakan duba wane irin damuwa ne, damuwa ne wanda za'a iya magance cikin sauki ko dai damuwa ne wanda za'a iya bisa a hankali ne kafin nan a magance saboda shi damuwoyi ba wai kawai in anga damuwa sai a tashi haka kawai za a magance shi ba. Dole ne akwai yanayi inda za a bi da shi a magance su kuma a hankali ake bi da su a magance su. Shi ya sa ni in na ga damuwowi sai na bincika wane kalan damuwa ne kafin nan in magance.

Yadda nake yanke shawara aiki, kafin na yanke shawara aiki sai na tabbatar cewa shawarar da zan yanke dinnan zai amfani kowa a wajen aiki. Wanda kuma in aka yi yanke wannan shawaran, ba wanda zai zo yi da sani kuma kowa zai zama nasara ne a wurinsa. Haka ne nake bincika kafin na yanke shawara saboda kar ai da na sani, kar kuma ayi abun da ba za'a ji dadi daga baya ba. Sai na binciki shawara sai na samu na tambayi shawarar kowa a wajen aiki.

Abubuwa da dama ina yin su saboda kiyaye lafiya. Ina gudu, in zagaya anguwa da sassafe idan na tashi in yi jogin. Wani lokaci kuma in yi press up guda goma, in yi tsalle sau goma, in juya baya-baya, in yi tafiya ta baya-baya sau goma. In na yi abubuwa makamancin haka na minti goma, sannan kuma zan samu in ci abinci.

Wani lokaci muna iya taro sau uku, wani lokaci muna iya yi sau huɗu a mako. Amma kuma indai komai yana tafiya inda ya kamata. Muna ɗan iya bada lokaci mu ɗan huta tukuna a sake yin wani taro. Saboda haka, ya yana da kyau ma mu dinga yin taro daman kowane mako.

Eh ina iya yin iyo gaskiya, domin tun ina kankanta ma ina yin iyo, ni da abokanai da mun je koyi muna yin iyo. Akwai abokinmu da ya fi iya iyo sunan shi Ali. Ali kan gaskiya a cikinmu gabaki ɗaya shi gwani ne a wajen yin iyo. Tun muna kankanta ina son iya iyo kamar shi amma har yanzu ban iya ba. Shi Ali zai iya nisa cikin ruwa ya iyo ya jima.

Ina ƙetare ƙafafu wajen zama wani lokaci. Domin in na ƙetare ƙafafu wajen zama ina ji na samu balance mai kyau wanda zan iya yin abubuwa na da ya kamata. Saboda haka yana da kyau ƙetare ƙafafu. Yana da kyau samun balance in ka zauna ka ƙetare ƙafa.

Ina ajiye takardun aiki na a cikin drawer ne. Dalili yasa na ke ajiye su a cikin drawer saboda in na ajiye su a cikin drawer, in nazo zan buɗe drawer na dauke su. Domin a drawer ɗin kadai zallar takardu aikin ake sakawa so. Takardun aiki ne gaba ɗaya a ciki gurun suke ba haɗasu da kome saboda in anzo nema kar a sha wahala ko kuma kar a sace.

Ina son ziyartar gidan ball gaskiya. Dalilin da ya sa nake son ziyartar gidan ball saboda ni gwanine na son kallon ball. Na buga ball. In naje ziyartar wurin ball, ina iya jin sami shugabansu a wajen ball ɗin mu gaisa da shi. In yana da taimako da zan bayar, na iya taimakawa musu saboda a samu ci gaba a ƙwallon ƙafa.

Eh ina jin kukan zakara da sassafe. Yanzu haka ina ma ina jin kukan zakara. Dalilin da ya sa muna jin kukan zakara a gidanmu muna kiwon kaji kuma a cikin kajin da muke da shi mafi yawa zakaru ne. Shi ya sa da sassafe in na tashi zaka ringa jin kukan zakara. Gidan mu kan gaskiya zakara kan suna kuka sosai.

Ina wanke kayayyakina mafi yawa da sassafe ne. Dalili da yasa nake wanke kayayyakina da sassafe saboda zuwa rana za su bushe. Idan ban wanke su da wuri ba, ba zasu bushe da wuri ba. Shiyasa komai yaya ina farka da sassafe, ina wanke kayayyakina. In sun bushe da rana zuwa yamma, sai in ɗauke su goge su gabaki daya, in tabatar cewa na ajiye su a wurin da ya kamata.

Eh, ina riƙe riga aljihu na. Dalilin da yasa nake riƙewa saboda wani lokaci in zan je shan iska kamar lokacin zafi. Yanzu haka war haka lokacin zafi ne a nan. Kogi za ka samu ya bushe babu ruwa sosai. Wani bangare za ka samu akwai bushe, wasu bangaren za ka samu akwai ruwa. So ina amfani da wurin da akwai ruwa don inje in huta, in riƙe rigaba a aljihu na.

Fiya bamu da wifi a gida, kawai muna amfani da hotspot ne na waya. Mu yi connecting network na junan mu gaba ki ɗaya, mu amfani da za guda ɗaya mu buɗe hotspot, sai kowa ya amfani da wayar sa ya kama network. Haka muke amfani da shi a gida. Saboda haka ina tunani in sha Allah idan sadangi sun biya ni wannan watan nan zan siya wifi.

Lokacin da nake jin damuwa, ina iya ƙoƙarin in tabbatar na bincika insan menene yake kawo wannan damuwar. Da na yi bincike na san menene ke kawo min damuwar ɗin, tukuna sai in nemi in san ya za a yi in magance wannan kalan damuwar. Idan na samu hanyar da zan bi in magance kalan damuwar ne, sai in bi in bi in magance damuwar ɗin.

Abin da nake koyon fasaha sabo shine bana sauri-sauri cikin koyo. Ina rasuwa ne. In fahinci mai ake fasaha a lokacin din, ina saba ji sai zan tsaya cikin harshen din. In nazo na tsaya cikin harshen din sai ga bayanin matsan din da ƙoƙarin ina faɗa.